Ina da takalma ƙwara ɗaya, ɗaya, ɗaya har ƙwara biyar. Ah, na ba kowane takalmi ah, da irin tuwahin da nake sawa da shi. Daga cikin kalolin takalman mafi yawancinsu baƙaƙe ne. Naga ƙwara ɗaya ne ƙwara guda ɗaya, shine kala ah, blue haka mai ah, shuɗi. Akwai tuwahin da nake haɗa da kowane kaya wanda ake ce ma too much. To idan zan sa ko wane kaya, nakan ɗibi irin ah, takalmin da ya dace da shi. Wani lokaci kuma kayan da zan sawa ba shine abin ɗiba ba a'a. Nakan yi too much da hullar da na sare kuma takalmin da zan sawa. Wannan shi ne.

Yadda nake jira a layi, idan na zo na isko layi a ko ina ne a wajen siyayyar kowane irin kayayyaki ne ko wajen kowane irin abu ne, nakan zama ƙoƙa-- ɗan ƙasa na ƙwarai ta hanyar bin layin nan a cikin tsanaki da jira da kuma haƙuri da juriya har a layi yakai a wajena, nima a sallame ni. Hakanan nake ƙoƙari nake jira a layi ta hanyar baga kai na haƙuri saboda jiran layi abu ne wanda ke da wahalan gaske. Duk da na akwai inda na yi muku bayanin cewa ban cika dogo tsayuwa da ku tambayeni da ina tsayuwa ko kuma zaunawa nace na fi son na zauna amma nakan tsaya abunda ya sa nake guje wa tsayawa saboda ina da ciwon ƙafa. Haka. To shiyasa a layi ba abu bane mai kyau mai daɗi daga ma wanda ma ke da lafiyan ƙafafu, ballantana wanda ke da babban matsala a ƙafarsa. Wannan shi ne.

Wayar da nake amfani da ita waya ce mai-- ah, ta kamfanin Honor, ah, Android phone. Da magana-- idan bisa magana ta gaskiya, ina jin daɗin amfani da wayar sosai saboda, ah, na ɗaya dai tana riƙe mini chaji daidai gwargwado. Inna chaja ta ta cika, ah, ina iya wuni a saman kanta ina amfani da ita ba tare da chajin ya ɗauke ba. Na biyu kuma gaskiya game da network ɗinta, ah, na intanet gaskiya tana bani network mai ƙarfin gaske, ah, wanda ke, ah, bani dama in iya gudanar da ayyukana a cikin salama a cikin kwanciyar hankali ba tare da na tafarkar ba, ba tare da na damu ba. Sai abu na uku kuma, ah, tana da sauri ƙwarai da gaske saboda, ah, waya ce wadda, ah, RAM ɗinta gigabaiti takwas ne, ah, memory ɗinta kuma gigabaiti ɗari da ashirin da takwas. To wannan ne ya bani dama ya sa wayar take da sauri sosai. Ba ta yi mana nauyi a lokacin da nake gudanar da ayyukana, a lokacin da nake browsing ko nake amfani da ita. Kuma waya ce wadda duk yadda zan daɗe a saman kanta ina aiki da ita, ba ta mana zafi ko kaɗan. Wannan ne ya sa nake, ah, son ita waya nan ta Android ƙwarai da gaske.

Hausawa su ka ce lafiya uwar jiki, ah baba mai fushi da ke. Ah kamar yadda muka sani lafiya abu ne wanda ke da matuƙar muhimmanci ga bil'adama. Ni dai gaske abubuwan da nake yi dangane da kiyaye lafiya na abubuwa ne waɗanda suna da dama, suna da yawa. Ah, daƙaɗan daga cikinsu shine kiyaye abincin da nake ci a ko da yaushe. Hannun kiyaye abinci na daga cikin abin da ake son ɗan adam ya ƙoƙari ya kiyaye. Ka san irin abinci cikan da ya kamata ka dinga ci. Tun da mun san cewa muna da kashe kashen abinci kala kala. Akwai abin da ake ce ma carbohydrates, protein, so-- fat haka da minerals ɗan wanda kuma kowanne daga cikinsu waɗannan jikin ɗan adam na buƙatar su. Yawansu kuma a jikin ɗan adam matsala ne kuma ƙarancensu a jikin ɗan adam matsala ne. Wurin-- ranar cin abinci na ina ƙoƙari na tabbatar da cewa ina daidaito wajen cin abinci na. Ina ƙoƙari in tabbatar da cewa a abinci na ina ƙoƙarin kiyaye ci-- ƙoƙarin samun kowanne daga cikin waɗannan sinadaran da na faɗa. Sai kuma gehen a kiyaye lafiyar jikina ta hanyar ƙoƙarin biɗat. Misali zuwa asibiti a lokacin da na ji ina jin wani iri a jikina. A lokacin da na ji na samu canji misali daga cikin jikin jikina ko na zahiri misali launin fata ko kuma a a a cikin ainihi jikin na wa. Abu na uku kuma ina ƙoƙarin kiyaye lafiya na don ta hanyar tsaftace muhalli misali. Kowa ya sani cewa barin muhalli da dauɗa abu ne wanda kan iya kawo cututtuka da yawa masu yawa, masu dama wanda tsaftace muhallin nan yana taimaka ƙwarai da gaske wajen rage yawan cututtuka a kusa da mutum. Wa'annan ina gan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da nake bi na tabbatar da cewa da ni ɗin da iyalina duka mun zauna a cikin ƙoshin lafiya, mun kiyaye lafiyamun, mun, mun, mun tsare duk wani abin da zai jawo mu samu cututtuka a bila adadin.

A'a, ban da katin kasuwanci gaskiya. Amma kuma dai ban fahimci dai wani irin kati kuke nufi ba. Idan, ah, na CSC ne ake magana Corporate Affairs Commission, e wannan ina da shi. Inde ah, certificate ne na, na CAC wanda ake ba mutum shi da cewa, ah, gwamnati ta sanda zaman shi don gudanar da kasuwancin shi. Idan shi kuke magana wannan ina da shi. Amma in kuma wani abun ne can da ban kamar yadda kuka sa a Hausan naku ne. To wannan tayiwu kila, ah, ba abu bane wanda nake da ko kuma a ni ne ban gane, ah, maganan naku sosai ba.

A gaskiya lokacin kwana na ya danganta amma, a di bada yanayin nema na, yanayin kasuwanci na gaskiya ina kokarin tabbatar da cewa na kwanta da wuri saboda mutum ne wanda ya ba bacci rana nake samu ina yi ba. A idan na fita tun da safe a ban cika dawowa a gida bane sai damaraice kwarai da gaske. Wannan ne dalilin da yasa nake kokari in tabbatar da cewa daga zarar an yi isha'i ina kokari in nema ma kaina wajen da zan kwantawa saboda in ba jikina hutu a da zai iya gudanar da ayyukan a washegari.

Kai, kun yi min tambaya mai daɗi wanda nake so. A'a burodin da nake so, mu galibi yawanci burodin da na fi so wanda na fi so na ci shine burodi mai taushi na ɗaya, na biyu ya zama burodi ne wanda ke da launi sosai saboda na tsani. Ba na son cin burodin da baya da launi. A'a burodin da ke da laudi nakan ci shi ne ci na hakika ne sosai. Wannan ne dalilin da ya sa nake son burodi mai laushi kamar burodi mai laudi kuma ga da daɗi. To idan burodi ya haɗa waɗannan abubuwan, to ina nawa ne sosai.

Kayi ya subhanallah. Inde aka yi maganan aiki, karɓar kira a aiki, wannan kam ban san sau iya ka ba gaskiya a rana. Ina karɓa aiki, ina karɓa kira sosai fiye da yadda nake a ban ga tunani a rana kan. Abu ne wanda bazai ƙidayu ba gaskiya. Lalle lalle ko da yaushe kusan cikin ɗaukar kiran customers muke, inda yanayin sana'ar mu sana'a ne wanda ko da yaushe cikin hulɗa da kostomomi muke. Wannan ne yasa a ɗaukan kiraye kirayen da nake yi ba abu bane wanda ke girbuwa nan kusa haka.

To da yake baka banbanta ba sabulu na wanka ko kuma na wanki. Idan na wanka ne, eh ni da yake jikina jiki ne wanda kusan duk sabulun da na ɗan sa na amfani da shi a jikina to yana yi min aiki yadda nake bukata. Nan ne ya sa ni zaɓa zaɓan sabulu ba abu wani wanda ya dame ni. Nakan yi amfani da kowane irin sabulu na samu gaskiya ne wanka.

A yanzu gaskiya bana tunanin zan iya yin wannan, amma nisan da muna yara, awww cikin wasannin da muke yi na yau da kullum, tsallen igiya ne daga cikin wasan da na ma na fi so wanda nake yi, wanda kusan ina kullum, kullum sai na yi shi sadde ina yaro. Amma yanzu shekaru sun ɗan ja, bana tunanin zan iya yin wa'inan tsalle-tsallen kuma yanzu.

A'a, ba na shan ruwa mai sanyi. A da shekaru biyu da suka wuce na yi shan ruwa masu sanyi, a lokacin ina ƙasar da nake kafin na yi tafiya. To ƙasar da na tafi gaskiya sai ya zama, ko da yaushe babu dalilin da zai sa ma mutum ya nemi wannan ruwa masu sanyi din. Wannan ne abin da ya sa ko da na dawo ƙasa ta sai na saba da shan ruwa mara sanyi. Kuma ruwa masu sanyi na fahimci cewa suna cuta ma lafiyar jiki sosai. Shan ruwa mara sanyi shi ke sa mutum ya, ya yi karko ga lafiyar jikinsa. Wannan ne dalilin da ya sa sai na kauce ma duk wani abu mai sanyi, a.

Ah tafarnuwa ƙwarai kuwa ina cin tafarnuwa. Wannan ne dalilin da ya sa a ko da yaushe, ko da yaushe babu sadda za ka nemi tafarnuwa a gidana ka rasa. Ko da yaushe ina tara tafarnuwa a gidana da sarka, lokacin sanyi, zafi da safe ko yanzu. Kuma duk abincin da ake yi a gidana sai an sa tafarnuwa. A wajen niƙa kayan miya sai an sa tafarnuwa a niƙa. Duk abin da za a yi in za a niƙa yaji wanda ake cin shinkafa da wake da shi, shi ma sai an sa tafarnuwa a niƙa. Saboda tafarnuwa ah magani ne sosai. Inda maganganun da yake yi ma a wasu wasu ne kawai aka degane amma wasu ba a gane ba na. Daga cikin duk maganin da an kafa sani wanda ya fi shahara shine wanda tafarnuwa yake yi shine maganin sanyi. Na sanyi wannan ne dalilin da ya sa ake yin tu'amuli da shi. Ina cin tafarnuwa sosai.

Duk lokacin da na farka da safiya, na kan yi addu'a ne da Allah ya tada ni lafiya. Aa, in tashi, in tashi in nufi waje in je in yi bawli, in yi alwalla, in zo in yi raka'atan al-fajri. Can nan in jira idan aka tada sallah sai na tafi masallaci na gudanar da sallan asubahin. Idan na dawo, nakan zo in wanke bakina, eh in zauna, indan bibiyi a abinga littafai haka in kakkaranta. Ah, indan abingan sha in an ka gama shirya yara kuma, gari ya ɗan waye nakan ɗauke su in kai su makarantun su.

A'a gaskiya bana sanya dabaru, bana sanya dabaru amma yana burge ni yana bani sha'awa. Na yi, na yi na koyi yadda ake sa dabaru saboda idan na gan dabaru abin ne wanda ke burge ni yana kuma burge ni yana bani sha'awa. Amma na yi, na yi na koya na kasa koyon sa wannan ne da lilin da ya sa nayi na yi hakuri.

Eh ina sauraron rediyo ƙwarai da gaske. A bira rediyo abu ne wanda zai ba mutum dama ka iya sanin abin da jiha ka ke ciki, abin da ƙasa ka ke cika da abin da duniya ma take cika gabaɗaya. Tanan ne ake samun labarurruka sosai kuma akwai karatattuka da ake sawa na wa'azuzzuka wa'yanda su ma suna taimakawa ƙwarai da gaske a rayuwar mu ta yau da kullum. Wanda kuma galibi akan saurare su suma ta rediyo. Rediyo kuma wuri ne wanda ake samun sanarwa na misali ayyuka ko kuma sanarwa na wani abu wanda gwamnati ke buƙata ƴan ƙasa su sani. To shi wannan ne dalilin da yasa nake yawan sauraron rediyo don in dinga samun labarin abin da ke gudana a ƙasa ta da kuma duniya gabakiɗaya.

Kwarai da gaske, citta abu ne wanda ke da kyau sosai, uhm musamman idan ina fama da ƙaikayin maƙoshi ko kuma mara haka. Tolali ina yawan amfani da citta, ina tauna shi haka kawai kuma ina, uhm ƙoƙarin ganin cewa na sa shi a cikin, uhm, uhm liptan haka da nake sa a min, uhm lokaci zuwa lokaci.

Ina kwa kunna Bluetooth sosai. Ina kunna Bluetooth ƙwarai kullum. Ina da Bluetooth na earpiece wanda nake connecting dinsa da waya na. Ah, ina amfani da shi ƙwarai da gaske, gaske. Ah, saboda, ah, sirranta ƙayan, ah, bayanai na. Akwai abubuwan da nake son sauraro wani lokaci a waya ta wanda in ba Bluetooth ɗin nan na kunna, na haɗa da wayar ba, babu yanda zai in saurare shi ni kaɗai. Dole idan na kunna, ah, wayar da ke, ah, nan inda nake za su ji abin da nake ƙoƙarin sauraro. Wanda kun ga haka, ah, ban da sirri kenan a cikin, ah, na sauraron abubuwa na. Wannan ne dalilin da yasa kusan kullum, kullum sai na kunna Bluetooth na haɗa shi da ainahin earpiece, AirPod ina a koyaushe.

A'a gaskiya bana motsa jiki kullum. A'a sai can ba'a rasa ba. A da dai nayi wannan motsa jikin kullum to a yanzu da ya zama a'a ban cika samun lokacin a da zan ɓata ba haka sosai. Idan kadi ba ga yanayin a buga buga na na samu na a tun safe har mareyci gaba ɗaya a ba zama nake ba a kuma ban da Asabar da Lahadi. Wannan ne dalilin da ya sa a yanzu ba ko da yaushe nake samun dama a naje na motsa jikina ba sai can ba'a rasa ba. A.

Kwarai da gaske, kwarai ina lulluɓuwa da bargo. A diba da yanzu haka da nake wannan magana, yanayin da muke anan yanayi ne na sanyi, wanda wannan ya bani dama da ƙokarina lulluɓe a bargo musamman lokacin da nake kwance ina kwana. Nakan shige bargo in lulluɓe kaina don kare kaina daga kamuwa da sanyi da mura da ciwon kai da zazzaɓi.

Eh, dawuwa ƙwai, a ba wani abu bane mai wahala sosai. Kawai me nake bukata shine in samu wutana a da tukunya, in zuba ruwa a tukunya, in aza sai in kunna wutan. Sai in ɗauko ƙwai na, a in wanke shi da ruwa sai in sa shi a ciki a sanan a hankali a hankali. Sai in bashi yan minti tukka ya danganci da ƙarfin wuta. Na bashi in wutan gas ne misali kuma na sa wutan sosai, a nakan bashi minti a ashirin ne haka. A minti ashirin sai ka ga ƙwinana ya dahu.

Babu hanyar da ba na bi wajen taimakon mutane. Kuma taimakon mutane kala kala ne. Akwai taimako na kuɗi, akwai taimako na shawara, akwai taimako na ainihi. A misali a, a na-na-na zahiri. To babu wanda kuma ba na yi. Ina bin hanyoyin duk da yada ce na ga tabbatar da cewa idan mutum ya kawo kokinsa wanda bai fi ƙarfina ba, na kan taimaka masa idan na kuɗi ne. Idan na shawara ne ma ina bashi shawara. Idan kuma wanda kila zan haɗu da mutum ne a hanya, gashi, kila misali mashin ɗinshi ya lalace ko motarsa ta lalace, yana buƙatar taimako na kuma abin ne wanda zan iya tsayawa in taimaka masa shi ma. Wannan na daga cikin hanyoyin da nake bi danganin cewa na taimakawa a duk wani wanda na haɗu da shi, da wanda na sani da wanda ban sani ba wanda ke buƙatar taimako.

A'a, gaskiya bana aiki da wuta da itace a gida na. Saboda itace abu ne wanda ke ɓata a wuri sosai saboda wannan hayaƙin da yake yi. Kuma hayaƙin nan shaƙansa ga bil'adama abu ne mai hatsari a lafiya. Na ɗan adam. Da gas nake amfani ba da, wuta na itace ba a gida na.

Eh ƙwarai dagaske. Ina shuke-shuke a gida na. Eh ina shuka eh tsirai kala-kala irin su na gwaba, mangwaro, ah abarba, haka ayaba duk zaka ga. Ina dasu ah lambu na, na gida na, ina shuke-shuke.

Wasan da nake san yin gaskiya a yanzu ita ce wasa na ƙwallo. Da yake ban cika samun lokaci, na zuwa na buga ba na shura ba. To amma ina yawan a buga wannan na waya haka ko kuma a PS haka. Inda ake ce ma PS na ƙwallo.

Eh, a ƙwarai da gaske ina karanta jarida saboda a ta hanyar jarida ne nake samun labarurruka kala kala na abin da ke a gudana a jiha ta, ƙasa ta da duniyan ma baki ɗaya. A ta hanyar jarida ne ake samun a wani lokaci a sanarwa a na wasu abubuwa masu muhimmanci misali a wani lokaci idan gwamnati za ta ɗauki aiki ta kan yi amfani da a midiya misali na jarida hanyar ta saita jarida wajen sanar da wannan abun wanda ko da yau ba zan yi amfani da shi ba misali idan na gani na hwaɗa ma wani amfana da shi kaga wannan ma ci gaba ne sosai. Wata hanyar jarida akwai abubuwa da zama wa inda za ka ga ana amfani da su gaskiya ana ganin su ta jarida inda in ba jaridar kake karatu ba babu inda za a yi ka ga irin waɗannan abubuwa.

Eh ƙwarai dagaske ina bin ƙa'idojin aiki. Aa ina bin ƙa'idojin aiki ta hanyar tabbatar da cewa na ɗaya, na zuwa aiki a cikin lokacin da aka shata min. Na bi kuma duk wani aiki wanda ya danganci, ya dangance ni. Na na ɓangare ina tabbatar da cewa na yi wannan aikin a cikin lokaci kuma na yi shi a tsaftace kuma na tabbatar da cewa babu kuskure a wannan aiki da zan yi. Ah ina tabbina ƙoƙari ƙa'idojin aiki kuma ta hanyar ah bin dokoki na ainihi wurin aikin kama daga girmama su magabata na a wajen aiki da kuma kauce ma duk wani abin da zai sa in samu saɓani da abokan aiki na a wannan wajen aiki.

Eh ƙwarai dagaske. Ina kunna sanarwan apps, wayanda nake buƙatan ganin abinda ake ce ma notification ma na sanarwar su idan a sako ko kuma a wani bayani ya fito. Saboda akwai bayanin da ko kuma sakon da ya shigo ko kuma a ya daɗe haka baƙa biye shi ba abune mai hatsari gaske, ƙwarai dagaske. Kuma kunna sanarwar apps nan yana taimaka man wajen tunatar da ni a ainihi halin da ake ciki. Misali yanzu idan ina can ina wasu harkokina to idan aka sai na yi zama na kunna sanarwan apps ɗin sai sako ya shigo. Wannan sakon da ya shigo zai tuna mini cewa eh akwai dama abinda nake takon shigo wasu sai in sheka in je in buɗe app ɗin in diba in gani.

Abubuwan da nake yi don nishaɗantar da kaina, abubuwa ne masu, ah, yawa. Daga ciki, ah, ina ƙoƙarin a, in, in, in kallo wani lokaci, in kunna kallo a wayata ko kuma a TV in yi, ko kuma lokaci nakan ɗauko game dina in buga, in ji nishaɗi a cikin rai na. A wani lokaci kuma ina iya fita misali a wajen kallon ƙila wasanni ko kuma a, a, in je wajen a kayayyakin inda kayayyakin wasanni suke. Sanan ma wayannan abubuwa suna bani nishaɗi sosai. Akwai lokacin da kuma zan iya sa yar waƙa ta haka ina sauraro ina jin nishaɗi a bina. A wani lokaci kuma zan iya in nema waje ma shi ma idan nayi bacci mai lafiya, mai kyau, shi ma yana cikin abin da ke sa ni nishaɗi sosai. Wani lokaci kuma zan iya in kawai fita da mota haka in ta yawo na a cikin gari. Lokacin da na ji haka, in, in, in, don saki, a madubin mota na a mas, mas, ah, a hadde musam misali da, da, da yamma wannan iskan dake bugo ni haka yana cikin abin da ke sa ni nishaɗi sosai.

Ina yinkiran bidiyo, ina yin kiran bidiyo sosai saboda yanzu haka, ah, iyalina ba ta tare da ni. Tana wata ƙasa ne, ina wata ƙasa. To ta hanyar kiran bidiyo kullum, ta hanyar kiran bidiyo akai-akai ne muke samun mu ga juna, ta ganni kuma na gan ta. Ah, kuma akwai shi ma inda nake yin kiran bidiyo misali wajen, ah, ah, kasuwanci na. Akwai kostomomin da ko da kun yi magana da su ta yanar, ah, abin ga- abin gamin sadarwa na zamani, ah, za su buƙaci ku yi kiran bidiyo don su gan ka, su ga fuskanka, su ga wanda za su, yi kasuwanci da shi, ah, su ga wanda za su tura ma kuɗi, ah, su ga wanda za su yi hulɗa na kuɗi da shi, na kasuwanci da shi. Wannan ne dalilin da ke sa nake yin kiran bidiyo.

Gaskiya idan ana maganan malam-mallamin da na fi so, to dai ke an ce malami ba a ce min malamai ba. Ah tunda da aka ce malami, tsakani da Allah malamin da na fi so shine Malam Ahmad Tijjani Gurumtun. Ah wani malami ne a ainihin jahar ah Bauchi. Na tuna malamin idan yana karantarwa, yana wa'azi, ah Allah ya mai wata baiwanena yin bayanin abubuwa dalla dalla daki daki yadda suke. Da wuya malam yayi bayanin abu, yayi misalin sa, ah mutum bai gane abin da malam yake ƙoƙarin yayi bayani a kai ba. Abu ne mai wahalan gaske gaske. Saboda tsananin ilimi da Allah ya bashi, da fikira, da iya bayani da kuma natsuwa da kuma iya isar da wannan saƙo wajen cikin al'umma. Idan malam watau na bayani misalin dai yake kawowa, ban ya kawo ayoyin kur'ani, ya kawo hadisai, zai kawo maka misali wanda duk yanda kake, duk yanda kake da rashin ganewa da rashin fahimta, indai malam ya kawo wannan misalan, yayi wa wannan bayanin nikan, to zaka gane abin da malam ke ƙoƙarin bayani, zaka gane abin da malam yake nufi. Wannan ne dalilin da yasa gaskiya na fi son shi Malam Ahmad Tijjani Gurumtun.

Ina iya dafa abinci kala kala. Ina iya dafa abinci kala kala. Ina iya dafa abinci irin misali shinkafa da miya. Ina iya tuƙa teba in yi miyan alayyahu. Ina iya yin, ah, tuwa a do-- in dafa-- in soya doya. Ina iya dafa doya. Ina iya dafa wake haka misali faten wake da doya ko faten wake da dankali. Ina iya dafa dankalin karan kansa. Ina kuma dafa, ah, so irin koskos, so taliya, so makaroni haka. Irin wannan abinci cikakkan duk babu abunda iya gwargwado ban iya ba. Abunda kawai na san ban iya yi shi ne in tuƙa tuwo. Amma in dai dahuwa ne har saimo ina dafawa da miya haka na alayyahu kuma a ci kuma insha Allah wai da iya haka ina iya dafa abinci.

Babban nasaran da muka samu a aiki nasarori ne masu yawa. Na daga ciki gaskiya nasara ta farko shine tun da Allah ya sa muka fara kasuwancin mu, ba mu taɓa samun ƙorafi na abokanan hulɗar mu ba, ko mutun ɗaya ba mu taɓa samu ba. Wanda zai nuna ƙila an bata masa rai ko kuma ba'a masa daidai ba ko an cuce shi ko an tura masa kaya ba daidai ba ko misali ya ce, a'a, an masa ba daidai ba ko an bashi kayan da ba shi ya buƙata ba. A lalle a wannan bangare Alhamdulillah ba mu taɓa samun wannan matsala a aiki ba, matsala a aiki ba, wannan kaga babban nasara ne sosai a cikin ayyukan da mun ka yi. Sosai na bi Alhamdulillahi, wannan kasuwancin ya yi min riga, ya yi min komai a ciki ne, na samu abin da na samu nake gudanar da rayuwata. Da shi nake tallafawa iyalina, tallafawa duk wani ƴan'uwa da komai. Da shi kuma nake kula da karen kaina kuma in yi sadaka in ba da kyauta. Duk a cikin wannan ke nan wannan nasara ne babba saboda an samu rufin asiri a cikin wannan ɗin.

A dangantakar mu da abokanan aiki lafiya lau shine bayanin da na yi ɗazu. Bamu taɓa samun saɓani ba tun sanda Allah ya sa a maka fara ayuka. Kuma iyalai dai gargado ana ƙoƙarin kiyaye wani duk wani haki da ya kamata na abokanan aiki saboda ya taimaka masu wajen samun ƙwarin gwiwa da ƙwazo wajen gudanar da ayyuka. Yadda ya kamata wannan dangantakar mai kyau ita ce ta kawo jadda da wasu ainihi kwastamomin mu. Bamu taɓa samun wata matsala da su ba saboda muna da dangantakara tsakanin mu da abokanai aikin mu mai kyau. Mu da muke uwayen gida, yaran da ke ƙasa gare mu muna ƙoƙari mu tabbatar da cewa kowane yaro ya gwargado yana jinta don aikin da yake yi ta hanyar kyautatawa da duk wani abin da ya kamata a ci a ma'aikaci da ke ƙasa ga mutum yana samu na taimako.

Indai ana maganar yanayi, yanayin da na fi so shine yanayi na sanyi haka, wannan yanayin da muke ciki. Dalili kuwa shine yanayin sanyi yanayi ne wanda inda ka za ka samu riga wadda ta dace da yanayin, da hullakka, da safan hannu haka, da ƙawawu duk ka rufe ko'ina. To, za ka samu a yanayin, yanayi ne wanda ke da daɗin gaske. Amma yanayi na zafi yanayi ne wanda shi za ka rasa ina ma za ka sa kanka. Amma yanayi na sanyi yanayi ne wanda na fi so saboda yanayi ne wanda ke sa ni nishaɗi, wanda ke ƙara mini lafiya, wanda ba ni ba kaɗai ba, ga dumi za ka ga mutane yanayi dai na sanyi gaskiya za ka ga sun fi lafiya. Amma yanayi na zafi za ka ga an fi yin cututtuka, an fi ciwo, har ma dai asibitocin idan muka tafi haka za ka ga maralafiya sun yi yawa a ko'ina.

A aiki ko na ce wnanan kasuwancin da muke a gudanarwa, a burin mu shine mu inganta a hullayen a mu kuma a ba su abokan hullɗen mu abin da suke buƙata, a sanda suke bukata, yadda suke bukatar sa da kuma lokacin da suke bukatar sa. Mu faranta masu rai ba tare da samun saɓani ba. Daga cikin burin mu kuma wurin aiki ko ince wurin kasuwancin mu shine mu ga cewa duk wani a wanda a ke aiki a ƙarƙashin mu shi ma Allah ya yi wata rana ya samu ya tsayu da kan sa. A wannan shine suna cikin burkan mu a wurin aiki don ba mu son mutum ya dogara da a ƙarƙashin mu a a har abada abada.

A'a ina! In an ga tuwo ai ba maganar shinkafa. Na fi son na ci tuwo saboda duk inda na sami tuwo, ah ina cin sa sosai. A'a sai na ƙoshi. Kuma tuwo na daga cikin abincin da idan na ci shi ina jin nishaɗi, ina jin daɗi a cikin rayuwa na sosai. A'a nan na fi son tuwo da shinkafa.

A duk sanda babu wutar lantarki, ina ɗauko ayyukan da ba sa buƙatar na yi su da wutar lantarki, sai na gudanar da su. Su ma ayyukan a lokacin da na samu kaina cikin gajiya,, su kan su ayyukan nakan ajiye su, sai a lokacin nan na ɗauko littafina, na buɗe haka novel na ka karanta. Shima, sanda na karatun na gaji, nakan ajiye, sai in nime wuri haka in kwanta. Wannan shi ne abin da nake yi lokacin da babu wutar lantarki.

A kullum ina fara aiki ne, ah, daga bakin ƙarfe goma na safe. Dalili kuwa shi ne a wannan lokacin ne ake buɗe, anyi ita kasuwar tamu. Ah, shi ya sa ko da ka tafi ƙarfe bakwai takwas tara ba za ka samu iya shiga kasuwa ba. Wannan dalilin ne sa dole babu yadda, ah, zanyi sai wannan lokaci tukuna nake fara ayyuka a kullum saboda wannan lokacin ne nake samun dama, ah, in iya shiga wannan kasuwa din.

A inda nake son ziyarta na ɗaya shine a intahi Saudi Arabia, Makkah da Madinah. A wannan shine na ɗaya kenan. Na biyu kuma ina son in ziyarci ƙasar Dubai, ina son in ziyarci ƙasar Kuwait, ina son in ziyarci ƙasar UK, ina son in ziyarci ƙasar China, ina son in ziyarci ƙasar Sweden, a da wasu ƙasashe de d daman gaske. Wayanda ina fatan idan Allah ya yi min yawancin rai, ya ba ni dama, zan ziyarce su da iransu Jamani haka. A ina son in ziyarci irin wayannan ƙasashe saboda in je in ga al'adunsu, in koyo abubuwansu da dama, a wanda ilimi ne shi karan kansa.

Eh, duk ranar da damuwa ya taho aiki, eh, nakan natsu. In bibbiya abin da ya sa aka samu wannan damuwa. Idan Allah ya sa na gane abin da ya sa aka samu wannan damuwa, to sai in zo in ga menene ya jawo wannan damuwa ɗin. Idan na bibbiya abin da ya sa ya jawo wannan damuwa na gane shi, to sai mu zo mu ga wane hanyoyi ne zan bi in ga cewa na magance wannan abin da ya jawo wannan damuwa saboda gudun ci gaba da ƙara afkuwan wannan abun. Wannan hanyoyi su ne nake bi matakai matakai don na ga cewa na magance damuwa na kasuwanci misali a wajen aikin kasuwanci na.

A'a, gaskiya hutu na ni bi dami na ba waya a cikin abin da a nake damuwa da ɗauka gaskiya. Wannan ne dalilin da ya sa ni inda ba an kira ni an matsa ni ba ma an nuna min in zo, ayi hutu haka a inda ra'in kai na yin hutu bai dame ni ba.

Aaa, ina zuwa wurare da wuri sosai. Ni ai mutum nake wadda, aaa, idan na yi alkawali da mutum bana son, aaa, ya saba. In nayi alkawalan haduwa da kai, ina son daidai wannan lokaci da muka ce mu haɗu. Aaa, in ganka wannan ne dalilin da ya sa ni ma idan, aaa, ka haɗu abu da kai da ni zan zo zuwa wuri haka mu haɗu. Lalle bana wasa. Ina tabbatar da cewa na je wannan wuri, aaa, da wuri saboda ni ma abin da ba na so a yi min ne ya sa nake kiyayewa ina cika alkawali ta hanyar ganin cewa, aaa, na zo wuri da wuri.

Im to abin sha da nake, da na, da kake so da na fi so shine kunun aya. Shine abin shan da na fi so. Sabon kunun aya wadda aka gyara shi aka yi shi da kyau. Ina son shi sosai gaskiya ina shan shi kuma da yawa kwarai sai idan ban samu ba.

Eh ƙwarai da gaske, a'a ina musabaha da mutane. A addinin Musulunci ma, a in ka haɗu wannan ka haɗu da shi kai mai wannan sallamar musabaha, kuna da lada goma goma ne tsakaninku. Wannan ne ya sa in yi mutum nawa zan gani a hanya, a kwaɗayi na ke yi na, na ga cewa na yi musabaha da suna musu "Assalamu alaikum". Mun yi musabaha mun gaisa saboda kwaɗayin wannan ladan. Wannan ne dalilin da ya sa na ke musabaha da mutane sosai.

Eh ƙwarai da gaske ina, a kokari lokacin da nake cikin yanar gizo ina raba wurare da dama saboda, a haduwa in tsaya waje guda kace kai ta buɗe kowane page zaka abun ka guda yana yasa a browser wani lokaci ta yi nan yi sosai. Wannan ne dalilin da ya sa nake raba wurare a yanar gizo.

Ni na yi, a mai kam labari da galibi ma Vaseline nake shafa wa abina, ah don bana son na shafa man da zai sa ni in canza launin fatana. Wannan ne ya sa a ban cika damuwa da wani shafe-shafen mayuka, ah haka yadda naga dama ba. Shiyasa na tsaya a iya Vaseline dina. Idan na samu Vaseline na shafa shi kenan. Idan matskin ya mun yawa na ɗan samu kyalle na, na shassare na rage. Idan kuma ya mun daidai shi kenan na sa tufafina, na shaca kaina na fita abina. Haka man da nake amfani da shi Vaseline ne.

Eh, akwai abin da ake ce ma, ah, aka yi, ko wance, ah, wasu su ce mai shall, wasu su ce mai ɗan kabinet haka. So, a nan ne, ah, nake kokarin ganin cewa duk wani, ah, takarda na kasuwancin aiki, na, na rakat misali, na bayanan, ah, abubuwan da kasuwanci ke ciki da bayanan kasuwanci da bayanan huldayya na misali bashi tsakanina da abokan kasuwanci, ah, nan muke sa su saboda tabbatar da, ah, tsaro da kuma tabbatar da cewa bayanan ba su salwanta ba.

Ina amfani da ƙa'idodi watsa labarai, eh, da dama. Eh, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Instagram, ina amfani da TikTok, ina amfani da Facebook, ina amfani da Telegram. Amma, eh, bisa ga gaske hakika, na fi amfani da WhatsApp ƙwarai da gaske, sai kuma a TikTok da Facebook wajen a yaɗa a manhajata da wajen kuma a maganganu haka da hulɗayya da su abokanai a kasuwanci na.

Eh kware, kware kuwa ina amfani da mataimakin murya wanda ake kira da AI a yanzu. Ah tunda riba da yanayi da muka samu kanmu na zamani, wanda abu ne wanda zamani ya zo da shi, wanda duk wani a hulɗayyar ka na yau da kullum in kana son sauƙama ma kanka wasu abubuwa, ah ga wajibi ne ka yi amfani da wannan ah mataimakin murya na zamani saboda ingantawa da kuma sauƙaƙa ayyuka na yau da kullum.

Eh gaskiya a, a da kafin na samu matsala na ciwon kafa, zan iya tafiyar da ya fi na kilomita biyar ma. Dubba tare da na ji wani abu ba, ba tare kuma da na ji alamar na yi wata tafiya ba. Amma yanzu gaskiya tafiyar kilomita ɗaya ma yakan yi min wahala saboda, ah, ah ciwon kafan da nake fama da shi. Yanzu nisan da nake iya tafiya da kafa ita ce kilomita ɗaya.

Muryata ai inda yake murya ne na namiji. Muryata na ɗan da ƙarfi haka. Gaskiya muryata ba a hankali ƙarfi kuma ba irin ƙarfin nan sosaiba ba da ake nufi, amma tana ɗan da ƙaurinta saboda namiji ne ni kuma ba irin murya ba ne na mace.

A'a, ba na shan magani kullum. Ai shan magani ah akai akai kullum kuma shi karan kansa yana da nasa illar, tunda yana iya jawo maka halaka ta wasu San san jikinka ina dai shan magani ne a lokacin da bukatar hakan ta taso, amma bana shan magani kullum kullum.

A lokacin da ruwan sama, ruwa kuma yake zuwa, nakan yi ƙoƙari in tabbatar da cewa duk wani abin da ruwan zai iya lalatawa, an ɗauke shi, an jaye shi. Wannan shi ne abin da nake galibi ƙoƙari ne kuma sai in ƙoƙari in kare wasu daga cikin kayakin sana'o'in mu daga samun wannan ruwan idan sun taho.

Ni a wajena gaskiya rana mafi kyau a mako ita ce rana ta Juma'a. Ita ce rana wadda ta fi mana kyau a mako saboda rana ce wadda, eh muke, eh wanka musamman, eh mu bar unguwanninmu mu tafi, eh masallatan mu na, eh Juma'a domin gudanar da sallah ta Juma'a.

Aiki kan ai ko da yaushe cikin yin aiki na ke da bayan lokaci da kafin lokaci. Amma bayan lokaci kan lokaci ne wanda na ke yin aiki sosai kwarai da gaske. Saboda haka ina yin aiki bayan lokaci kaman yadda kuka bukata.

Na rika tunomin sadda ina yaro. Sadda ina yaro ina kalla inuwa ta sosai. Lokacin nan ai mutum na kana gudu ma kana kalla inuwa ka, tunda idan kana gudu inuwa ka za ta dinga bin ka sai abu ya zama abin wasa. Yanzu dai da girma na idan ka ga na kalli inuwa ta galibi ƙila banda agoggo hannu na to ina buƙatar kuma ban sami agoggo kusa ba kuma ban ji kiran sallah ba ko ina wurin da babu kiran sallah so zan yi amfani da inuwa na dai in gane misali in azahar ta yi ko kuma misali sallah la'asar ta yi.

A'a, ina shan ruwa a kullum gaskiya. Akalla ina shan ruwa, eh, akalla lita biyar abin da ya sama. Saboda mun sani cewa rashin shan ruwa, ah, masu yawa a cikin jikin mu na iya jawo mana ciwon ƙoda. Ah, wannan dalili ne yasa nake ƙoƙari, ah, ganin cewa duk yadda za a yi a kullum ina shan ruwa masu yawa sosai a jikina don jikina ya sami ruwa masu yawan da zai iya gudanar da, ah, duk wasu ayyuka da ya kamata.

Na yi ni a, na kan yi taro a wurin kasuwanci da kuma taro na irin zumunta na ƴan uwa haka. To a, na zumunta na ƴan uwa dai ma taron yana a wata-wata ne, shi kuma na kasuwanci mu kan yi taro a duk mako sau guda. Amma akwai sanda kuma a, buƙatar taron zai kama wanda wannan ko karshen makon, ni haka muna zama ɗin mun ga cewa mun tattauna akan duk wata matsala da ta cisko.

Eh ƙwarai da gaske. Nakan a raba abinci na tare da mutane. Asali ma ni a wajen ma aiki, a ban yarda da cin abinci irin duk mutum guda guda ba. Nakan a sa dad daga gida a daho mana abinci a kai mana can a wajen kasuwanci. Wanda kuma ba wai ɗiba nake inkoma gefe in ci ni kaɗai ba. A'a, nakan zauna tare da, eh, yara na, eh, mu ci wannan abincin tare. Wannan shi ne abin da na fi so, eh, a rayuwa ta.

Kaman abin da muka sani sirri abu ne mai kyawun gaske. Hanyoyi da nake bi naga na kiyaye sirri kowace irin ce. A la'ala sirri ne wanda wani ya gaya mun ko kuma a'a sirri na ne karan kai na shine ta hanyar kama baki na, na yi shiru. Wannan shine hanyoyin da nake bi. In kuma sirri ne a rubuce shima ina kokarin ganin cewa ah na sa ma wannan ah inda sirrin yake a tsaro. Ah In misali a abinda-binda ke rubuce a takardan ko a littafi ina kokarin tabbatar da cewa na ɓoye wannan a takarda ko littafi inda ah duk wani bai isa ya, mahaluki bai isa ya ga wannan ah abin ba.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Akwai abin da ake ce ma, ah, abin ga wurin Google, Google abin ga na nan ta Google da ta Gmail wadda ake ajiye duk wasu bayanai a ciki. To ina amfani da ita wajen ganin cewa na ajiye wasu bayanannuka, dan m hoto haka dai da kuma wasu document document.

Kwarai da gaske ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai. Eh na daga cikin 'ya'yan itacen da zan ce yana shan ruwansu misali na kusa kusa idan muka kawo lemu haka a'a ɗan itace ne kuma ruwan lemu abu ne wanda ake sha. Idan muka kawo kankana, kankana ma a'a wani ita ce wanda a'a ruwa ne da shi kuma sha ake yi. Da irinsu abarba haka a'a suma abarba gani wadda jima ruwa ne da shi. Na irin sunƙarɗa idan katifa suma abune wanda suke da ruwa. Da dai sauransu da abubuwa masu yawa. A saura haka ina shan ruwan 'ya'yan itace.

Itace addu'a makanin mumini. Muna yin addu'a kullum gwargwado. A-a-a akwai azkar da nake yi da safe, bayan nayi sallar asuba. Akwai kuma azkar na a yamma wanda nake kokari shi ma na gacewa na yi shi, ana da wasu zikirori da addu'o'i bayan kowace sallah.

A gaskiya ina kwana ne a ƙasa, a sama irin katifa a ƙarama haka, wadda ita ba tana da irin kaurin nan ba. Katifa irin na 'yan makaranta haka na yan boarding flat. Saboda idan na kwana a sama gado wani lokaci ina samun ciwon jiki ne haka. Wannan ne dalilin da yasa nake yawan kwana a ƙasa.

Mm ta hanyar amfani da abin hawa, ah daga can kasuwa ina amfani da abin hawa ne, a na biyo hanyoyi kamar a, a, a taɗi yajodi, in shigo Bellaway, shigo emiyaya, in shigo wanda muke ce ma a, a Rigiyar ɗaurawa. Daga nan na kawo City Campus, na kawo Library, na kawo a, a round ɗin CD, na kawo sai na shigo Mabera. Daga Mabera sai na ƙoƙari na zo ta Madam Karo sai tauraron a, a karfen Service daga nan sai cikin gidan jarumi, abin da nan ne nake a zaune.

Uhm, ina yanka farcena ne a duk sati. Duk sati nake, yankan farce saboda farce na bai cika saurin tsirowa ba. A, yana dadewa, amma dai duk sati ina ƙoƙarin in ga cewa na, a, yanke shi, domin a rage shi.

Eh ƙwarai da gaske. Ni mutum ne mai son karatun littattafai, ah dubada ma saboda ma lokaci yanzu dai ban da lokaci sosai. Amma a asali ah ina son karatun littattafai sosai. Mutum ne mai son karatun littattafai saboda yana bani nishaɗi, kuma yana ɗebe mun kewa. Haka a misali hardai idan ina zaune ni kaɗai.

A'a, kayayyaki ka ina kira ina ƙirga kayayyaki ko da yaushe a lokaci-lokaci. Akai-akai kusan kullum ma in ƙirga kusan sau uku a rana. In ƙirga da safe in tabbatar da kayan da ke a cikin shago, ran zuwa da rana haka, maka bi su shi ma in ƙirga. Haka zalika a'a da yamma haka kusa ace mu tashi shi ma ina bi ina kai ƙirgawa.

Ina shan madara sosai. Ina shan madara. Akwai, a'a ina shan madara da shayi. Kuma ina shan shi haka kawai shi kaɗan kansa. Kuma akwai, ah haka zaka ga akwai madara wanda aka yi na gornoni haka. Duka ina sha kuma ina shan madara waadda dudda da aka tatso daga shanu ma. Dak babu wadda ba na sha.

A muna sanarwa a wurin aikina ta hanyar magana da juna idan muna kusa da juna kenan. Idan kuma ba muna kusa da juna akwai, ah, ƴar telephone da muka hahaɗa, ah, tsakanin, eh, shago da shago, tsakanin wannan ofis da wannan ofis wanda muna iya ɗauka kai tsaye muyi magana da juna muba tare da munyi aiki ko mun tashi munje har inda wannin mu yake ba.

A'a, bisa hakikani na fi son AC saboda fanka ba na da nashi amfani amma fanka yana sa ni mura sosai saboda iskan nan da yake buga. Wannan dalilin ne yasa na fi son yin AC. Inda shi AC, ah iskan sa a can yake ƙasa ƙasa kuma ah abu ne wanda zai sanya ya maka ah muhalli ah inda kake ya sa ka ya zauna ka samu kanka cikin natsuwa. Ah salama ba tare da tunanin ah iskan fanka ba.

Eh ƙwarai kuwa, ina karatu kafin na kwanta. Musamman karatu na, na addinin Musulunci. Nakan karanta Alkur'ani haka da littattafai. Daga bisani wani lokaci kuma ina karatun littattafai na labarurruka haka, kafin na yi addu'a daga baya sai na nemi inda na kwanta.

Sani idan sa a tambaye ni, abin da na sani wanda yake mafi mahimmanci a cikin abokantaka, ah shine a yadda da juna a samu amana. Sama amana, ah sai kuma irin taimakiyke ne a inda a wanin a wanin muke buƙatan taimako. Wannan shine abin da a na sani.

Eh, ƙwarai kuwa. Ina ƙoƙarin kare wayata daga ƙwayar cutar a, da ake kira a, a da antivirus a ta hanyar a, da ake kira da virus a ta hanyar a sa mata a, wannan antivirus ɗin da yake nan. Na biyu kuma ina ƙoƙarin kiyaye ita wayat tawa ta hanya tabbatar da cewa a duk a, a website misali a da zan shiga a ingantacce ne. A ban shiga website ɗin da zan iya samun wannan a ƙwayar cuta ba.

Eh ƙasa gidanmu gida ne da aka gina da, ah, bulon zamani, ah, na siminti. Saboda haka ƙasa da aka amfani da ita ta shafi farar ƙasa, ah, wadda ake ɗai ba wa a can wajen da ruwa aka wurin gulbi da ita aka amfani.

A duk lokacin da nake cikin hutu, misali irin sa ranakun sallah haka, dan shine ranar da nake ya, kawai samun hutu, ah, na kasuwanci. Nakan ɗebi iyalina da ni kaina, muɗan zazzagaya wajen ƴan uwa da abokanin arziƙi, kuma mukan zagaya ah, wuraren kayan wasanni haka, kuma mukan je, teku. Dan mu gayata aka wanka a can.

Bisa, hakikanin gaskiya idan dai a wajen aiki ne, a wajen gudanar da kasuwanci ne. A gaskiya, ba na samun hutawa. Duba da yanayin hada-hadar da muke fama da ita. Wuri ne wanda a ko da yaushe a cikin kasuwanci ake. Shi ya sa ba na samun lokacin hutawashi yasa ba bana samun lokacin hutawa a wajen aikin kasuwancina.

Na tabbatar da ingancin aiki abu ne mai sauƙi, da farko ina bibiya duk wani record da muke ajewa na yau da kullum. Don in tabbatar da cewa a komai na tafiya ta yadda ya kamata da wanda kama daga yawan kayan da na saki cikin shago komai na, nan lahe yadda ya kamata, babu kaya da ya salwance da kuma yadda kowane ma'aikaci ke gudanar da na shi aiki.

A'a yanayin tafiya na gaskiya ba tafiya bane da sauri. Ah ina tafiya ne ba wai ina da tafiya da rashin sauri ƙwarai ɗinnan ba ne, kuma ba mutum nake bai tafiya da a saurin nan sosai ba. Ah ina da tsakiya haka wajen ah tafiya. Ah kai ina tafiya da sauri amma ba sauri sosai ba.

In kulle ƙofa kullum ai dole, ina kulle ƙofa kullum. Ali bada, a yanayin da muka sinci kanmu na a rashin tsaro, a rashin abinci. A in ka ce ka bar ƙofa ka a sake, misali ko ka ja baka kulle shi sosai ba kullum, to kana iya fuskantar a arangama da a barayi, wanda suna iya samun dama su shigo su yi maka ɓarna a gidanka. Wannan ne dalilin da ya sa nake a kulle a ƙofa kullum.

Ina gaida, ina gaida mutane a ta hanyar, eh, musabaha da, eh, mazalin, eh, idan kuma dattijawane, eh, suna muna musabaha. Lokaci kuma nakan ɗaga hannu a ta hanya, a sallama misali in ce "Salamun alaikum." Idan mata ne ma haka muna gaishe su a ta hanyar gaishe su misali "Barka da kwana" ko da wani kuma "Barka da dare."

A apps da nake amfani da su suna da yawa amma inda na fi amfani da su sune a app na WhatsApp, Facebook, da TikTok sai Telegram saboda a nan ne nake gudanar da kasuwanci na fi a lokuta.

Kamar yadda na gaya maka ɗazu, lokacin da nake zuwa kasuwa shine ƙarfe goma, saboda wannan lokacin ne ake buɗe mana kasuwan mu a na nan a garin da nake. Ko da ka tafi ƙarfe bakwai ko takwas a kowa ba za ka isko ba. Asali ma kasuwar za ka samu a rufe.

Idan na samu ana rikici haka a wajen kasuwa, misali a a tsakanin ma'aikatana da kostomomi, ko kuma tsakanin ma'aikata da ma'aikata, nakan ƙoƙarin jin dalilin da ya sa aka samu wannan rikici. Daga sani, sai in debi hanyar da kamata na warware magance wannan matsala ta hanyar ba duk wanda da ake da a laifi laifi da kuma ba mai haƙuri haƙuri. In kuma abune wanda zan shigo kai tsaye na magance shi, nakan shigo da ɗan in magance shi saboda a zauna lafiya.

A'a, ba mu sa yinifom a wajen aiki. Kayan gida ne muke sawa, libada, fanka, gayamaku ne. Kasuwanci ne muke yi ba aikin gwamnati ba. Shi yasa kayan gida ne a kowa ke sawa a wajen aikin, ah daga haka dagani. Har yara na da ke ƙasa da ni.

Jiya gudu na fanka da na fi so wance wanda ya fi ba ni lafiya shine a sa fanka a lamba na ɗaya ko a na biyu ko uku saboda a lamba na hudu da na biyar iskar fankan yana yawan da idan na shasha haka yanzu yana iya sa ni mura kuma ya sa na samu zazzaɓi ko tari.

Ita ƙura ai a ana share ta a kai a kai a lokaci lokaci saboda diba da irin kayan da na ke siyarwa aa. Idan ba mu kula da share ƙurar da ke hawa saman teburarka da kayayyaki ba, ƙurar yau da gobe na iya kai ka a ɓata su kayayyakin da muke siyarwa. Shi yasa muna share ƙura a kai a kai.

Kaman yadda na ce dazu, aa nakan bi biyu ko mai taki dake, aa in fara gano matsala idan na gane matsala a sai in ƙoƙari in fahimci menene ya jawo wannan matsala a wajen aikin misali wajen kasuwancin namu. Aa idan na gano abinda ya jawo wannan matsala sai na fara tunanin wane hanyoyi ne za a bi ko wane abubuwa bin za a yi wanda zai magance wannan ko wannan matsala kuma waɗannan su ne hanyoyin da nake bi wajen magance wa matsaloli a wurin aiki wajen wajen kasuwancina.

Mafi yawanci, eh na fi son na kalla fim na yaƙi, wanda ake, ah yaƙe-yaƙe haka sai kuma irin fim na wanda ake ah irin na intelligent haka, wanda ake ce ma fim ɗin ma'aikata sirri haka. Lallai, irin wa'yannan fim ɗin suna bani nishaɗi sosai, su na fi son kallo.

A wojen aiki kaman yadda kowace wojen kasuwancin mu, a nan nake cin abinci tare da su yaran aiki a wurin shagunan mu. A nan muke ci mu taru mu zauna kowa ya wanke hannun sa. In abinci ne wanda za a ci da cibi, akwai ciɓaɓaidewa. Kowa ya nemi cibi mu zauna mu ci tare.

A mafi yawanci lokucan da nake karin wanke ƴan kayayyaki na shine lokacin a-a-a asabar ko lahadi haka. Da yake wa'inan lokacin da safe kafin na fita tunda nakan fitane ƙar fe goma. To ina amfani da wa'ennan lokuta haka kafin na kai ga fita sai in wanke abinda nake son na wanke wa na kaya na. Duk da dai kaya suturawan da nake sawa su wurin wanki nake kaiwa. Amma akwai kaya yan ciki irin singlet da kuma a-a boxas haka to su na kayi wa amfani da wannan lokaci sai na ga cewa na tsaftace na wanke su.

A wajen kasuwancin mu teburan mu, a ko in ce kusan duk shagunan zagaye ake tebura, a ba ka tebura ba ace cabinet a jikin, a bango saboda a nan ne muke, a sassaka kayayyaki. Sai kuma daga irin tsakiyar nan shagunan gaba ɗaya nan ta hilaye ne haka. Wanda muke a kai da kawo haka, sai tebur na nawa da man ka gitta anan dai dai shigowa shagon. A nan ne shi mai siya ke tsayawa daga waje kuma muna daga ciki duk abin da yake so sai mu bi nan wurin cabinet teburan nan mu sai mu ɗauka mu ba shi.

Eh, kujerun mu babu laifi. Muna da kujerun da muke ba customers masu zauna, mu kuma muna da namun da muke zaman da yake kuma dai ba cika zaman mu ke yi ba. To, a shiyassaa daga cikin ba kujeru muka aje haka waɗanda za su zo su tare wuri ba. Amma harsai dai mun fi damuwa da a wajen ajiye su kayakin da muke siyarwa ne. Amma kujerunmu suna da dadi.

Kwarai kuwa muna tara tsabar kuɗi sosai, amma kasuwancin namu abu ne wanda ya danganci a bamu kuɗi kuma mu ba da abin da muke siyarwa. Shiyarsa nan kasuwa muna da tsabar kuɗi sosai kuma muna da tsabar kuɗi a bankunan mu ma. Amma kuma kuɗin duk da muka tara a kasuwa maka ri kuƙari mu tabbatar da mun kai su banki ne. Amma dai muna da tsabar kuɗi, muna da tsabar kuɗi.

Eh wannan na farko, ah ina tabbatar da cewa eh na riƙe gaskiya a tsakanina da su abokan huldan kasuwanci na. Eh sai abu na biyu kuma ah amana ina tabbatar da ina ƙoƙarin in tabbatar da cewa ah nasa ah riƙon amana a cikin al'amari na tsakanina da su 'yan abukka ah dangantaka abin abokan kasuwanci dawa. A wannan shine sai kuma game da dangantaka kan tsakanin mu da su babu wata matsala. Muna da dangantaka mai kyawu, muna da fahimta so sai da ni da abokann kasuwanci na adadin da suke.

Eh sosai. Ina siyan kaya a yanar gizo, eh irin su IDP, irin su Pindodo, irin su 1688, irin su Temu. Waɗannan da ake yayi yanzu. Lalle dai ina siyan kaya a wajen su daga ƙasashen waje.

Na fi son farar rose flower rose saboda ƙamshi da a kalarsa, da yakeda da kuma kyawun ganin da yakeda. Shi ya sa na fi son shi rose flower na fure ɗaya.

Naidukkarshan mako, a, na tsayawa ne, d bi ainihi, eh, makon da ya wuce a Maidame de Benaye. Eh, bayan haka kuma nakan, a, samu lokaci, a, don, don, a, in gaggauta da ke kyan tsawon su abubuwa nawa. In akwai wajen zuwa na tafi na ziyarta in ba bu kuma nakan zauna na in huta.

Eh, a da ina kunna kendir amma a yanzu gaskiya aa. Saboda yanzu hitila ne nake da a na caji, a wanda idan aka sa ta a wuta tayi caji to a tana bamu duk wani haske da muke buƙata. Wannan ne dalilin da ya sa yanzu ba na kunna kendir a gida.

Eh, ina diba kalanda a kullum da yake yanzu. Diba kalandan ya zo da sauƙi saboda a duk wayoyin da muke da, daga zaran ka buɗe wa wayarka cikin wayarka, za ka ga agogon waya tare da ainihi kwanan wata na kalanda.

A nafi son amfani da fensir. Dalili kuwa shine, a shi fensir a in aka yi rubutu da shi, aka yi kuskure, a akwai abin da ake ce ma eraser ma'ana cleaner wanda a ake a goge wannan kuskuren da aka yi. Shi kuma biro sai dai ka canza wannan fejin da kake amfani da shi. Wannan shiyasa abinda yasa nake amfani da fensir ke yi. Nafi son fensir.